Wane irin wasa kake yi a waje? Ina wasa kamar irin na ƙwallo. Ina zuwa in na fita zan yi wasan ƙwallo kuma zan iya zuwa in buga wasan table tennis. Wata lokaci, wata lokaci in buga snooker ko kuma in na fita zan iya zuwa gidan aboki na in buga TV game. Duka duk ina ɗaya daga cikin wasannin nan.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Gaskiya ban taɓa cimma manufar tallace-tallace ba, saboda duk tallace-tallace da na yi babu wanda na taɓa samun wani abu akai. Don haka ban taɓa cimma manufar tallace-tallace ba.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ne wajen tsayawa saurara abin da ke faruwa a duka ɓangarorin biyu, sai in magance sannan zan san abin yi sai in magance su.